Irin ice cream ɗin da na fi so shine ice cream mai ƙanshi mai strawberry. Ina son ice cream mai strawberry kuma yayi ƙanƙara sosai. Ina jin daɗin shi. Ina jin daɗin ice cream mai strawberry sosai sosai. Ice cream mai strawberry nafi so sosai.

Eh na iya tuƙin mota sosai tun ina shekara sha takwas na iya tuƙin mota sosai. Eh ina tuƙin mota kuma na iya tuƙin mota sosai musamman Camry. Na iya tuƙin mota sosai musamman Toyota Camry.

Ina son jin kiɗan Hausawa, irin kiɗan nanaye haka da irin kiɗan ƙwarya, kiɗan kalangu haka, irin kiɗan Hausawa na gargajiya haka. Ina son irin kiɗan Hausawa na gargajiya, irin kiɗan kalangu haka, kiɗa mai shiga kai sosai.